A'a, bani son cin abinci a titi domin bayi da kyau. A dinga cin abinci a titi ba. Ba ni cin abinci a titi domin bayi da kyau ba. Ko kaɗan bayi da kyau cin abinci a titi.

Kwarai kuwa ina sa uniform a wurin aiki domin yanayin aikinmu sai da uniform. Kwarai kuwa eh ina sa uniform sosai. Ko wane rana, ko wane rana da na je aiki ina sa uniform.